Ina son kallon abubuwa da rana ƙwarai da gaske ina son kallo mana, saboda ni abin kallo yana gamsar dan yana sa ni nishaɗi, yana sa ni inji duk wata damuwa ta yana ƙaunar da ita. Shi yasa na ke son kallon, shi yasa na ke son kallon faɗuwar rana. Saboda kallon faɗuwar rana yana nuna ma canjin yanayi kala kala daban daban.